Ina share ƙura. Ko wane safiya sau ɗaya nake share ƙura a rana da safe kenan. Idan zan yi shara, nakan kakaba ko ina da ina, ya zama na da na share ƙura ko wanda lokaci. Daga nan kuma sai wata safiyar, haka nake yi kullum.

Abin da yake sa in ji daɗi shine tuwon semo da miya egusi, da ɗan wake- abincin Hausa, da kuma shinkafa da wake. Waɗannan abinci guda uku sune suke sa in ji daɗi sosai ko da wane lokaci. Idan na ci su ina matuƙar jin daɗi domin ina matuƙar jin kisa sosai.